A mafi da daban lokaci, abun da yake samu dariya a stakankanin abokai shine in anyi wani abu wanda yake bada dariya. Misali, abu labari ne na wani dariya wanda aku, eh, da daɗewa da ga bi sani, kuma za a iya samu irin ku santsi ya ja mutum ko kuma abin da muke zuwa ƙwallo. In an je ƙwallo, mutum ya je yayi abin ban dariya in bashi ƙwallo, ya kasa ta tarewa ko kuma in ya taka santsi ya zame. Kuma duk munayin dariya akwai. Ko kuma idan mutum yayi karya wanda munsan karya ne zamuce ya zama abun da ake dariya ako yaushe. Zaka ga cewa haddariyar, ya yi wa. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sawa mukeyin dariya.

To ayyukan da yara suke yi a gida suna da yawa. Na farko akwai di ɗibo ruwa, inda in ba fanfo a kusa kamar muda muke unguwannin da irin anguwani ne wanda suke da talakawa to ɗibo ruwa zan iya cewa ya zama kusan wajibai. To yana ɗaya daga cikin ayyukan da yara kan yi. Na biyu kuma shine wanke wanke, wankin kwanuka da sauransu samman ga ƴa mace in dai tana ƙarama dole za a yi wannan wanke wanken inda ake ba da kwanuka a wanke da kuma cikin ayyukan akwai, irin kwashe ƙwata. Ana ba su wa aikin kwashe ƙwata? Wanda za su yi da wuri su samu su gama. Sai kuma ana ba su wankin kaya. Wankin kaya za a iya yiwu wa irin nazo kaɗai wani sa'in. Wa'yansun iyayen kuma suna badawa har da nazu yara su yi. Wannan ba komi bane kawai ana koya masu yanda za su zama masu tarbiya da kuma iya kulawa da kawukansu ne. Ana koya masu tarbiya ta yanayin yadda za su kula da kawukansu. Akwai masu dubawa ko aikin yana da kyau, kaka kun karɓi wanke wanke da sauran su. Za ka ce wa mahaifiya mace ita take dubawa domin su aikinsu ne a gida, da za su duba yara cewa aikin nan da aka sa su suna yi da kyau ko a'a. To sai kuma irin wanke mota haka. Idan uba ya kasance mai wuta za'a wanke mai mota in inda ƴaƴa maza su suke wani abu. Kaga babansu zai zo ya duba aikin da suka yi yayi kyau kuwa eh toh hakan yayi kyau sai a yaba masu game da aikin da suka kasance suka yi. To adik inda ake tunanin cewa ana fama 'ya'ya kenan acikin yadd.